Kana riƙe riga a aljihun ka? Eh, ina riƙe riga a aljihu na wasu lokuta saboda, eh, saboda, saboda yana da amfani sosai. Wajen sa kuɗi kada ya faɗi to zan riƙe. Zan riƙe riga sosai, eh, saboda kan ya faɗi zan riƙe shi sosai a aljihu na saboda bana so wani abu ya same shi. Don na tabbatar yana nan don na riƙe shi ba matsala bane. Don haka ina sa riƙe riga a aljihu na.

Kana riƙe lema lokacin ruwa? Eh, ina riƙe lema lokacin ruwa saboda a kowanne lokaci, ah, damuna ruwa zai iya sauka. So dole na riƙe lema, ko da ruwa ya zo ba zai duke ni ba. Zanyi amfani da lema na in je duk wajen da naga dama ko kuma in je wurare. Kamar in zan fita, zan fita wurare daban daban. Duk inda zan je kamar zan je ziyara ko zan je kasuwa ko zan je wani waje ina riƙe lema. Musamman lokacin damuna. A ko inda zan je ina riƙe lema saboda lokacin da ruwa ya sanko, zan yi amfani da lema na ya rufe min abin da, ah, ya rufe min ruwa idan ya sauka.

Kana kallon taurari da daddare? Eh, ina kallon taurari da daddare saboda wasu lokacin ina kallon taurari ina tuna, ina ganinsu masu kyau kuma ina tunanin, ina tunanin Allah Allah ne saboda yan da yayi taurari nan masu kyau, masu ban sha'awa. Don kallon taurari ina jin daɗin kallon taurari musamman lokacin azumi ina so in dinga ganin taurarin sama. Don haka dan ina kallon taurari ina jin daɗi sosai saboda taurari na da kyau musamman ka gansu da yawa, da yawa a lokaci ɗaya.

Menene abincin da kake ci da safe? Gaskiya da safe ina san-- ina cin kunu da ƙosai saboda a kowadda lokaci ina san cin kunu da ƙosai saboda na saba. Tin ina ƙarami ina san cin kunu da ƙosai ko kuma wata lokaci ina san cin tea da biredi a-- a wa'inna abubuwan na fi sin, na fi san cin su da safe. Ko wal lokaci da safe ana yi mana, mahaifiyata tana mana shin ko ƙosai da koko ko kuma, ah, tea da biredi. Gaskiya ina son ci ƙosai da koko don ina da irman ciki sosai. Ti da biredi kuma na riga na saba shi ma ina son cin shi a koyaushe da safe.

Kana cire takalma a gida? Eh ina cire takalma a gida, musamman idan zan shiga ɗaki. Ai dole in cire takalmi na saboda ba zan shiga da takalmi na ɗaki ba saboda ɗaki a tsaftace yake kuma a share yake kuma yana cikin tsafta. Don idan na shigo da takalmi na dole zan ɓata ɗakin. Don haka ina barin takalma na a waje ne a gida ina cire shi sai in bar shi a ƙofar ɗaki don ba zan shiga cikin ɗaki da takalmi ba. Don idan zan shiga bayi zan iya shiga da takalmi, idan zan shiga gida zan shiga da takalmi amma in zan shiga ɗaki ba zan taɓa shiga ɗaki da takalmi.